Raguwar abinci na ana ɗuma san ci, wani lokaci ma idan ban samu damar ɗumawa ba, Ina ajiye shi a shikafe shi, kai samun dama ya lalace saboda in samu in ci runduna na marmarin in ci abincin ba sai na zubar da shi ba.

Ko wanda wata biyu na tuntuɓe likita ko kuma zan wuce a ja mun gwaji akan mike faruwa da jikina, sata tsintsiya, miyane ko akwai wasu matsala dana samu in kiyaye kamin illa da ba za a yi gyara ba.

Addu'a kam ba kullum ke addu'a ba amma ina ji wa'azi kowanne rana. Wa'azin yake daga Imam, Imam Joel, wanda aka kira shi Joel Austin a ƙasar Amurka. Ina jin wa'azinsa.

Gaskiya ban karatu kamar in kwanta, saboda ina dawo daga aji a akwai gajiya a jiki, sai ba a damar karatu. Yi haka zan ɗan kalla fim, a fim ɗin ma na sa ina kallo, domin in san bacci zai dauki ni sai yi, ko in juya ingasa fitayi.

Ba na iya bacci da rana saboda aiki. Aiki na ba ya bani dama. Saboda inna je aiki da asuba, lokacin hutun mu da rana kuma wasu mintoci ne, a mintocin nan zan samu in ci abinci, inna kare cin abinci, zan damu zan samu dama inci gaba da aiki. Kamin kasani lokaci ya riga ya wuce kuma ba daman bacin rana.

Aikin mu na fara wuraren ƙarfe bakwai na safe zuwa ƙarfe shida na yamma. Daga nan mu ka fara aiki ba zama ba, hutu sai da rana sha biyu. Sai, aɗan huta kaɗan, na wasu mintoci daga nan sai aci gaba kuma zuwa yamma.

Irin kayan ɗakin da nike so shine kayan ƙwallo, kayan jin waƙoƙi wato su sauti kenan da kayan wasanni wato ake kira su PS2 da PS3 zuwa PS5. Ban da su kuma, ban so wasu abubuwa fitosi aka kama ni feɗa wannan duna da safe.

Ba sabulu mai tsada in ke amfani da shi ba. Kawai sabulun ma da in ke amfani da shi shine sabulun ina wanka da shi, ina wanke kaya da shi ake kiran shi Joy da turanci. Wata kamfanin haka a Lagos suke yin sabulun. Sabulu akwai kamshi mai kyau, ina ƙau nan sabulun nan ba kaɗan ba. Wanda suka shiga sai zan ce masu sai mishi daidai saboda masu bara kuɗi da masu kuɗi. Domin sabulun gaskiya akwai sauƙin siyawa.

Ni ke ce abincin rana irinsu karfe goma sha ɗaya da wasu mintoci zuwa sha biyu. Ban da haka bana da wani lokacin cin abinci kuma sai kuma da yamma. Amma cin abinci rana dai gaskiya zan ce daga karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu shine ke samun daman cin abinci rana.

A'a, da dai gaskiya na iya iyo amma a yanzu gaskiya zan iya, ban san ma da zan iya ba fa. Do mun ya yi shekaru da shekaru da na shiga ruwa, sai ban san ko zan iya iyo ba amma in na gan kai na cikin rafi, maybe zan iya.

A wurin aikin mu ba a barin ana ɗauke waya mutum ya amsa waya. So in na kai wurin aiki ina kashe wayana ko kuma in sa wayana abinda bature su ke ce da shi "Do not, do not disturb" wato kada a dame ni kenan. In ka gan kira ni a waya sai lokacin rana, da rana lokacin cin abincin rana kenan ko kuma zan ce lokacin emergency shine zan samu dama in ɗauki waya.

Ban cika zuwa kasuwa. Zuwan kasuwa na shine daga ran sati in ke zuwan kasuwa in je in siya nama, na siyo nama sai inndawo gida. Ban da haka ban cika zuwan kasuwa kadan ba, ba abunda zan siya a kasuwa.

Eh, ko da shike gaskiya zan ce na fi son zama amma aikina bai bar ni zaman zama. Kowa ne lokaci a tsaye muke. So na fi son tsiya, zan ce na fi son tsiyawa fiye da zama domin a rana ina tsiya siya kusan awa goma sha biyu ko sha uku.

Inna kamu da mura, ina shan magani da ake kira actifed ko kuma contact. Ban da haka ina Duma kai na da ruwan zafi. Na yi wanka da ruwan zafi nan kuma sai in rufe jiki da sweater ban bari iska ya shiga jikina.

Hutun mu a wurin aiki a ƙarshen wata, zan ce ran Alhamis ko wane ƙarshen Alhamis na wata shine muke samun mu huta na kwana uku ko huɗu. Banda haka, wani hutu kuma fiye da haka shine hutun an tashi aiki da dare kenan.

A da dai ina sanya agogo a hannu, amma yanzu ban, ban, ban yi domin agogo sun yi tsada yanzu. So ina amfani da wayana ina duba lokaci in lokaci ya yi. Amma nan da zuwa nan gaba dai in na samu da hali zan iya in sa a hanun.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma kome ake ce kome da lokacinsa. Lokaci sanyi haka a, a nan Najeriya da ake kiran shi hamatan gaskiya ba zan sha ruwa sanyi da safe ba sai dai da rana. Man dare yayi ba zan sha ruwan sanyi ba amma lokacin zafi ko wanda rana ina shan ruwan sanyi ko da safe ina tashi ina shan ruwan sanyi.

Ba na amfani da sauro net sabida gaskiya baya sani ina jin daɗin bacci. A lakacin zafi ma yana sa zafi yayi yawa. Ina amfani da maganin sauro ne in kamar yamma haka sai in watsa maganin sauron kamin in kwanta. Amma net ɗin nan, gaskiya inaa, ba daɗin kwanciya a ciki.

Yanzu dai ba ma amfani da ruwan rijiya amma a da kamin mu samu ruwan gwamnati wato ruwan famfo kenan, ruwan rijiya muke amfani da shi amma yanzu ba'a samun ruwan rijiya ko ansamu ruwan rijiya amma sai lokacin ruwan ruwan sama. Amma a rani haka ruwa na janye gabaki ɗaya a rijiya ba'a samu ko kusule ruwa ko kaɗan.

Ina tuƙin mota, kala kala mota karama, babba, roka, tifa, tirela duk ina tuƙi. Kawai abun da ma nasan mai iya tuƙi ba shine jirgin sama amma mota da gaskiya ina tuƙin mota. Na akoya mota tun ina shekara goma sha bakwai shine na koya tuƙin mota har yau ina kan tuƙin mota.

Eh a cikin ɗaki dai ina amfani da sisiyan turawa, wata sisiya mai sanda kenan da eh robobi a ƙasa mai laushi haka shi nake amfani da shi a ɗaki. Amma ta waje dai ina amfani da sisiyan da muka saba da shi da aka haife mu muka gane da shi, wata ake ce dashi sisiyan ƙwara ana cire shi daga icen ƙwara ne toh da shi nake amfani da shi ni ke shara waje.

Yaa kamin in samu a wurin aiki dai kamin in samu izinin hutu sai an haɗa da karya. Baka yi karya ba, ba wanda zai baka hutu. Z Wani lokaci zan iya cewai za in je medical checkup. Wani lokaci ma zan ce za in je exam, ina da exam da zan yi. Haka ne zan iya samu hutu, amma banda haka ba wanda zai baka hutu.

Ba ni da murya rera waƙa, gaskiya murya na ba daɗin ji waƙa. So bana rera waƙa amma dai to eh don cewa in na yi dai yana yin da kunne na zai yi mun daɗi ba wanda zai ma jama'a daɗi a kunne ba. Nan gaskiya in na bi wanda zan sa jama’a su ji daɗi ne za a harbe ni da dutsuna kuma a bi ni da sanda. So bana rera waƙa.

Eh, a kamfani dai muna sa har da biro, wato a takarda kenan ana kiranshi a time card. Wurin da a time card shina ake biyan mu muna sa hannu da safe, mu sa hannu da rana, mu sa hannu da yamma. Akwai wani kuma da muna sa a bakin ƙofa kamin a shiga cikin kamfani. Wancan muna using ID card ɗinmu ne sai musa a bakin kwamfuta sai ya ɗauki fuskarmu.

Eh, ina yanka farce, naci da isan biyu a, a wata. Wani lokacin ma wata na wucewa ban yanka wa. Yana yi dai inda abubuwan suke. In kaman zan tafi wani wuri ne, amma in bana da wurin zuwa bana damuwa da yankan farce na. So dai, ba wai ina amfani da hannaye na, ko ina tafiya ba safa akafa da zai cewa za ka kashe kowa na basu da kyau.

Ba na ajiyan takardu aiki ba, saboda wurin aiki na ba wurin da nake aiki ba takardu muke amfani da shi ba. Muna amfani da fenti, roller su meye da su mashina. Masu amfani da takardu sune masu aiki a ofis. So gaskiya ban san inda ake amfani ake ajiyan takardu ba. Ban zan iya ce gashi gashi ba amma da kamar zancen makaranta ne, eh zan iya fada ga inda nake ajiyan takardu na.

Gaskiya kwanciyar dai eh, ina kwanta a gado a lokacin sanyi amma a zafi lokacin zafi gaskiya ba in kwance a gado. Gado ma za ka ji ma yana damunka, za ka ji kana zufa zaka zo ka fito ka kwanta a ƙasa. Daga ka kwanta haka za ka ji sab sab za ka ji jikinka ya warware, za ka ji kana da ƙarfin kana tashi zuwa aiki.

Eh, ina biyan kuɗin ta waya. Yanzu ma ban cika riƙe kuɗi a hannu haka. Gwamnati sun samu yanzu a kasar mu amfani da riƙe kuɗi a hannu ma ko ara, amma ta waya man zai ya sa komai ta yi sauƙi. Ba za ka ce wai ka mantuwa da kuɗi a gida ba. Dinda ka ke da yawancin yan kasuwanci ma su za su ce maka tura musu kuɗi ta waya, ba sa saka ba su kuɗi a hannu.

Eh yanayi da na fiso shi ne a hutu ko in ta samu kai na ina hutu, da mai zan ce ma, ban wanda yake baya zai ce yake so wahala. Amma gaskiya in na samu rayuwa yanda zan cika hutu ƙasa zan ji daɗi. Hutu akwai kyau, za ka gan jikin ka yana haske, ka na walkiya.

Kana son, ba na son buɗe taga a ɗaki. Domin nima ban cika son haske ba. So na fi so ko ina a rife ko wuri yayi duhu. In yayi duhu dinnan, ehen! Akan ajiye bacina sai kama kada su wuri. Banda haka kuma, ko ina ana kwale yawanci ba a sassan ko kana ciki ba ko kana, ko ba ka cikin ɗaki ba.

Eh babban nasarar da muka samu a wurin aiki shine cika project da muka yi a shekara bayan shekarar da ya wuce. Muka fara aiki a cikin, a cikin pressure, a wata batirita ce da shi pressure ke nan. Muka sa wuta, muka sa wuta, muka ta aiki, muka ta aiki, muka ta aiki kusan wata huɗu ba hutu. A wayen nan da muka cika gaskiya kowa yayi farin ciki.

Wayana tana daidaita haske da karinta. Ina shiga rana zaka gan ta karu, ina dawo cikin inuwa ka gan ta ragu. Ban da haka kuma, eh tana da torch, tana da wani da ana, wanda ana kunna mata wuta, don su iya amfani da ita a cikin duhu.

Bana ƙetare ƙafafu na in zanyi zama, domin zance ƴan sarauta ne suke ƙetare ƙafafuwan su a wurin zama tare da musulmai in za su shiga masallaci su yi sallah suna suke ƙetare ƙafafuwan su lokacin zama. Amma ban da haka ni bana ƙetare ƙafafu na a wurin zama.

Ba, bana cika harkar kayan zaki saboda yana kawo ciwon suga, ban da haka kuma kayan gishiri kuma yana ƙara, yana ƙara hawan jini. To nidai a cikin dai dai dai ina cikin tsakiya bana, bana son sosai, bana son kaɗan. Ɗaya ma haka suga ɗin ma yake, gishiri ma duk haka shi ma yake.

Ba wanda zai ce yana son zama tabarma gaskiya. In ba wai wurin da mutum ya samu kan shi ba. Na fi son zama a kujera. Kujera ko ɗaya ina zama zaka samu ka dake da kyau. Wanda ka dake da kyau kuma za ka samu ka miƙe baya, ka miƙe ƙafafuwa. Amma tabarma kuma in ka zauna da ka tashi ma zaka ji jikinka na yi maka zafi. To na fi son zama a kujera.

Ina wanka ko wanne rana. Ina wanka da safe kamin in je wurin aiki. Ina dawo aiki kuma da yamma sai inyi wanka. Amma lokacin sanyi haka yanzu da ake sanyi wanka wanka sanda yan ke yi. Ina yi wanka da yamma ina dawo aiki da safe ina tashi sai dai kuma in wanke jiki. Kozan ce zan ina wanke fuska dai ina wanke fuska shike na sansa kaya zuwa wurin aiki. Amma lokacin rani lokacin zafi dai ina wanka sau biyu a rana.

A da dai mun yi wuta da itace amma ta yanzu gaskiya ba mayi wuta da itace. Muna amfani da abin da aka ce aka kira gas. Shi ne muke yin wuta da shi muyi dafuwa, muyi muyi ruwan musa ruwan wanka a wuta. Dafuwa da itace akwai wahala.

Zuwa kasuwa na zan ci sau ɗaya in ke zuwa kasuwa. Wato ran sati kenan in je in siyo nama da zan yi miya da shi. Ban da haka ban cika zuwa kasuwa ba ban da lokacin ma zuwa kasuwa. Ba ran satin nan ba, ni da na je aiki da safe sai in dawo da yamma. Na damu zuwa kasuwa, ba a damu zuwa kasuwa.

Eh, ina iya kunna wuta amma ko da shike ban san ko wane irin wuta kuke tambaya ba. Ko wutan waya ne, ko wutan, ko wutan na charging waya ne, ko wutan defuwa kuke tambaya, ko wutan itace ne, ko wutan fitila ne gaskiya ban sani ba. Amma duk acikin, duk acikin wanda kuke tambaya duk na iya kunna su.

Tabbako da ke ma mutane, ina tabbaka musu. Mutum ya tambaye ni abu in ina da shi da hali zan yi taimako, amma idan ban da hali gaskiya ba zan yi fiye da abun da nake dashi ba. Sai dai ina ma mutum shawara, in ba shi shawara, in ce shi wane wane ga shi, ga inda za ka yi ka fita ka samu hanyar abun da kake a ciki. In tafannin kuɗi ne in ina da shi, eh ina taimakawa mutane.

Ba na zama kusa da taga, mts saboda me ban gan amfani zama kusa da ritaga ba. Kawai ni na fi so in zo na cikin ɗaki. Ko in zan zo na waje, sede in zauna kujerade a waje bama a kusa da taga ba, sai da lili saboda wani zai iya buɗe ƙofa da ƙarfi akan ya buga ni.